Eh tabbas ina yin addu'a kullum saboda addu'a tana da muhimmanci a rayuwata. A duk lokacin da na yi addu'a, nakan samu natsuwa sosai saboda na sa a raina duk lokacin da na yi addu'a, Ubangiji zai kare ni da dukkan abin da zai same ni. Addu'a tana da muhimmanci sosai ga ɗan adam. Duk lokacin da ka yi addu'a, Ubangiji mahalicci zai kare ka. Ka tabbatar da duk abin da za ka yi, ka kasance mai yin addu'a domin samun kariya daga miyagun mutane.